Gaskiya man da nake amfani da shi guda biyu ne. Ina amfani da wani mai sunanshi Kojie San. Yana da kojic acid a ciki da yake cire baƙaƙen abubuwa daga jikin mutum. Bayan haka ina da wani mai ana kiranshi Medix 5.0. Ina amfani da Medex 5.0 a lokacin sanyi. Yana da Vitamin C da Vitamin B a ciki. Yana da daɗi kuma yana da kyau. Babban yayar mu ce ta sa ni na fara amfani da wannan man da ta ce min man yana da kyau kuma baya sa mutum bleaching baya sa mutum haske da yawa, shi yasa na fara amfani da Medix 5.0. Amma in aka ce na zaɓa a cikin Medix 5.0 da Kojie San gaskiya abin zai yi wahala amma wanda zan zaɓa shi ne Medex 5.0. Saboda shi ya fi girma, ya fi araha kuma ya fi yawa. Kuma an fi samun mai kyau an fi samun original din shi akan Kojie San.

Inda nake son zuwa da me nake son inda nake son zuwa ya ganganta da abubuwa da yawa. Misali in zan je waje me nisa to da mota nake hawa. Musamman indai na fara makara kuma ya kamata in je wajen da wuri. Mota nake hawa ko mashin. Indai kuma inda zan je ba shi da nisa zan iya zuwa a ƙafa ko in sau ɗauke keke na in tuka na je wajen. Tabbas kuma indai ƙasan waje zan fita idan zan je Ghana ko zan je Cotonou to da jirgi nake zuwa. Baya kaiwa awa shida na iso Cotonou. Saboda waje me nisa haka kamar ƙasan waje ba zan iya zuwa a ƙafa ba kuma ba zan iya zuwa a keke ba. Zan iya zuwa a mota amma abin zai yi wahala. Shi yasa in zan je wuri-wuri me nisa to flights ina nake booking na hau jirgin sama. Kuma inda abin da nake hawa inda zan je ya ganganta da yace ni kaina nake ji. Misali in zan je wajen da babu nisa amma bana jin daɗi ko bani da lafiya ina samun abin hawa na hau don na je a cikin sauƙi. Kuma indai akwai inda ni ake aka ce na zo da wuri-wuri kuma wajen babu nisa bari nake kawai bana zuwa da ƙafa sai na samu abin hawa ko mota ko babur sai na hau na je wajen don kar na makara. To indai kuma inda zan je ta ruwa ne to dole mota baya bin ta wajen to dole jirgin ruwa nake ɗauka. In na ɗau jirgin ruwa na hau kan ruwan sai na biya kuɗi akaini ƙarshen in na iso ƙarshen sai na samu adadi da ta sau ko na samu keke na pep na hau daga wajen na iso inda zan je.

Gaskiya zan ce yawanci ina wanke kayana da daddare. Dalili ne ya sa da daddare ake kawo mana wutan NEPA. To in aka kawo wutan NEPA wajen sha biyun dare, sai na tashi na jona wayana a caji sai na fara wanke ɗan kayana. In na wanke da daddare gaba ɗaya sai na, na ɗauraye su na ajiye. Da safe in gari ya waye sai na samu daman shanya su a rana don su bushe da wuri sai na kwashe in suka bushe. Amma indai akwai kayan da ya kamata in wanke da wuri-wuri ko kayan da ya kamata bana son ajiyewa wa a ajiye in yayi datti kamar irin su boxers ko gajeren wando ko singleti to su in na gama wanka wanke su nake yi na shanye su. Irin wannan ƙaramin kayan bana bari sai an kawo wuta nake wanke wa. In na gama wanka wanke su nake yi. Kuma wani lokacin da nake wanke kaya, kayana shine da daddare ko da sassafe. Bana son wanki da rana saboda da rana, da rana bana gida.

Gaskiya zan ce yace nake son zama ya ganganta da abin da nake yi kuma ya ganganta da inda nake. Misali yanzu inde yacce nake zama in zan yi kallon fim kuma yacce nake zama in zan yi kallo yana akwai bambanci. Kuma zan ƙara cewa yace nake zama in zan yi magana da iyalina kuma yace nake zama in zan yi magana da ogana ya yana da bambanci. Ban san tubba da haka duk abin da nake yi a lokacin yana da babban mafita a yadda nake zama. Misali zan ce inda nake yana da bambanci. Misali yacce nake zama a gidana ya, ya ganganta da yake yacce nake zama a gidan wasu. Kuma zan ce yace nake zama a masallaci ya ganganta da yace nake zama a coci.

Tabbas zan ce ina amfani da mataimakin murya sosai. Tun da nake ɗan yaro ina amfani da shi a makaranta in za muyi competition na turanci ko in muka fita yin competition na inter house sport. Mataimakin murya yana da amfani sosai saboda ya kawo sauƙi a wajen yi wa mutane magana indai kana wajen da mutanen suna da yawa. Mataimakin murya fa yana taya mu sosai musamman a masallacin mu da muke yin sallah a unguwar mu. Yacce yake taimakon mu shine indai ana kiran sallah tun daga nesa mutum zai iya ji, ya san ana yin sallah kuma an kusa ko an kusa a fara sallah. Musamman again, musamman mataimakin murya yana da babban amfani wajen bada sako. Misali indai shugaban ƙasa zai bada sako a inda jama'a suka taru da yawa zai iya ɗaukan mataimakin murya sai ya tura sakon. Kowa ya ji kuma kowa ya gane kuma kowa ya fahimta. Mataimakin murya ina amfani da shi ma a wajen kiran sallah indai za'a je ayi sallah.

Eh, ina cewa ina, ina cire takalma a gida saboda ni a gidana takalman da nake sawa a kowane ɗaki ya bambanci. Misali yanzu takalmin da nake sawa a waje da nake fita yawo da shi, in na dawo bana shiga cikin gida da shi in dinga yawo da shi a cikin gida. Cirewa nake a kofar gida sai na shiga cikin falo sai na zauna. In dai kuma daga falo ne zuwa banɗaki ina da ɗaki, takalmin da nake sawa a cikin gidan wanka ko a gidan bayi. Takalmin da nake sawa a gidan bayi na tabbatar shi slippers ne kuma shi ba shi da wani tsada kuma in dai ruwa ya taɓa shi ba zai lalace ba. Bayan haka ɗakin da nake zuwa ɗaki da shi daban ne. Ɗakin da nake zuwa ɗaki da shi ina tabbatarwa cewa ba shi da wani nauyi kuma zan iya yin yawo da shi a cikin sauƙi. Kuma na ƙarshe kuma takalmin da nake sawa in zan shiga kicin in zan yi girki daban yake. Shi ma kaman na wanda nake shiga ɗaki da shi ne amma shi yana fin samun allowance. Saboda in dai ina kicin, kicin yana yin zafi kuma bana so ƙafana ya dinga yin gumi saboda zafi.

Yacce nake ajiye takardun aiki ya ganganta da wane irin takarda ne kuma ya ganganta da lokacin da za a dawo ana neman shi. In dai takardun da za'a nema gobe ne ko jibi ko wani satin ina aje su akan teburi na, saboda haka in aka zo neman takardun zan iya saurin zai yi saurin ɗauka da bayar. In dai takardun history ne kuma na san za a daɗe kafin a zo ayi amfani da shi to ina ajiyewa a cikin storum. Storum a cikin takardun da muke ajiyewa yana da mugun yawa zai iya kaiwa miliyan biyu. Wajen takardu miliyan biyu ne a wajen inda muke ajiye tak-tak-takadda saboda haka in za mu ajiye, jerawa muke yi zuwa daga A zuwa Z. In-in saboda in dai wani zai zo ya nema irin wannan takardan ko wani shekaran ne ko nan shekara goma da na gaba ne zai gane inda aka ajiye takardan. Ko ni kai na ba-na bar aikin ko ban je aiki a ranan ba wani in ya zo zai iya nemuwa saboda ajere ki tinka daga A zuwa Z ko tun daga ranar sawa.

Gaskiya zan ce ba kayan itace ko ba kayan girki da ba mu haɗa wuta da shi indai za mu yi girki a gidanmu. Kawai dai ya bambanta kuma ya danganta da abin da za mu yi girkin ko dalilin da ake yin girkin. Zan ba da misali. Misali yanzu inda za a soya ƙwai, iya ƙwai ɗaya ko biyu ba ma kunna itace kuma ba ma haɗa wuta da itace saboda wahalan shi, wahalan shi ya yawa. Saboda haka, saboda haka ba ma haɗa wuta da itace, ba ma haɗa wuta da itace. Amma indai za a yi babban girki ko za a yi biki to muna haɗa wuta da itace saboda itacen a lokacin zai fi araha yin girki da itace. Amma indai za a iya abinci ɗan kaɗan a gida to da gas muke haɗawa ko da kalanzir.

Gaskiya zan ce lokacin da nake kwana kullum ya ganganta da abubuwa guda biyu. Ɗaya ya, ya danganta da yace na gaji kafin na kwanta kuma ya danganta inda zan je washegari kuma karfe nawa zan je inda zan je. Misali yanzu in na dawo daga wajen aiki sai na je nai ball sai na dawo a gaji to da wuri nake yin bacci saboda akwai gajiya sosai a jikina. In dai kuma babu aiki irin ranar Asabar ne ko ranar Lahadi ban je aiki ba, ban fita ba, ban yi training ba, ban yi ball ba to irin wannan ranar to ina yin bacci da wuri-wuri misali karfe goma ko sha ɗaya sai na je na kwanta. Misali yanzu in na dawo daga wajen aiki sai na je nai ball sai na dawo a gaji to da wuri nake yin bacci saboda akwai gajiya sosai a jikina. Lokacin yin bacci ko na samu daman yin bacci sosai kafin gari ya waye sai na fita. In dai kuma ba inda nake, ba inda nake da shi da zan je washegari ko bai kam ba zan fita da wuri washegarin ba misali in dai washegari ranar Asabar ne babu aiki ko ranar Lahadi ne da babu aiki to ba sai na kwanta da wuri ba saboda na san in, na san ina da lokacin yin bacci sosai in gari ya waye. Abubuwa guda biyun nan suna da babban wannan ayy- suna da babban importance a lokacin da nake bacci da safe kullum.

Gaskiya ba zan ce abubuwan da nake son canjawa a wajen aiki yana da yawa ba amma misali abubuwan da zan so a canja wajen aiki ɗaya yana lokacin da ake biyan albashi. A wajen aikin mu bayan kwana talatin ake biyan albashi amma zan so a dawo da shi bayan sati ɗaya ko sati biyu. Dalili da ya so haka shine don haka wasu lokaci kudin A wajen aikin mu bayan kwana talatin ake biyan albashi sai mutum ya dinga neman kuɗin yin abubuwa amma babu. Saboda haka mutum zai dinga daukan bashi yana cin aro Daace duk sati ake biya zaka wasu lokaci kuɗin da kuɗin albashi ɗin wata na baya ya ƙare wani abu da zan so a canza a wajen aikin mu kuma. Shine hutun, hutu, hutun Kirsimeti. A wajen aikin mu baa bada hutun kirsimeti saboda mai kamfanin mumusulmi ne saboda haka kiristoci basa son zuwa wajen aikin mu ko basa neman aiki a wajen aikin mu saboda sun san bazaa basu ba hutun kirismasba in kirismeti yazo Wani abun da nake son a canja a wajen aikin mu shine kayan da suke buƙata mu dinga sawa zuwa wajen aiki. Wajen aikin mu sunce dole inde zamu zo aiki sai mun sa sut ko musa uniforn kuma yawanci mutane basu da sut saboda yana da tsada da ace zasu iya bamu daman zuwa aiki da kowanne irin kaya ko kayan gida ko kayan koful haka gaskiya abubuwa zaiyi dadi kuma zai kawo sauki.

Eh tabbas zan ce rubuta ina rubuta kayan kashe kuɗi a wajen aiki. Dalili da ya sa shine yana ɗaya daga cikin ka'idojin wajen aikin mu shine shi ya sa nake. Misali yanzu indai kamfanin kuɗin aiki yana hannuna yana cikin ka'idojin cewa zan rubuta a takarda cewa na ari kuɗin wajen aiki kuma zan dawo da shi. Saboda indai na ɗau kuɗin aiki nayi amfani da shi kuma ban rubuta ba in aka zo duba balance ɗin checkbook ɗin account ɗin aiki za a ga bai balance ba. Kuma in bai balance ba kuma saboda ban rubuta ba ya dawo cewa sata ne kenan. Kuma inda aka kama mutum ya kashe kuɗin aiki bai rubuta ba za a yi tsammani cewa ya zo da niyyar yin sata.

Gaskiya na zan iya cewa abubuwan da nake son sha suna da yawa. Musamman yanzu ina son ti, ina son shayi, ina son giya, ina son lemo, ina son zobo. Amma lokacin da nake shan wannan abubuwan ya ganganta da yace nake ji kuma ya ganganta da inda nake. Misali yanzu giya gaskiya na fiya son shan shi, shan giya inda ina cikin gida kuma bani da wajen zuwa kuma ina son abin da zai sani bacci da wuri wuri. Shayi kuma gaskiya na fiya shan shayi da sassafe musamman in ana sanyi sosai ko ana ruwan sama. Ka ga kaya irinsu ruwa haka gaskiya ruwa shine abin da nake sha ƙarshe da daddare kafin na yi bacci kuma shi nake fara sha ba da sassafe ina tashi. Kuma na fi son inda zan ci abinci irin su tuwo haka da ci da ruwa. Bana son cin tuwo da irin su lemo, su lemon kwalba ko lemon koka-kola haka. Amma ka ga su koka-kola haka musamman mai sanyi na fiya shan su in ana rana, in ana rana mai zafi kuma na fita aiki kuma ban dawo gida ba na samu kuma ban samu daman cin abinci ba kuma na san ba zan iya samun abin cin ci a lokacin ba to sai na samu coke mai sanyi ko lemon kwalba ko wani iri mai sanyi sai in sha, in ci da biskit ko in ci da cin cin. Waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da na fiya son sha. Abubuwan da bana son sha kuma zan iya cewa bana son shan sparkling water.

Eh zan ce mutane suna amfani da net ɗin sauro a wannan unguwar mu saboda sauraye suna da yawa a wannan unguwar. In ka ba ka so sauraye su cije ka su baka malaria, ya kamata ace ko wane ɗaki a wannan unguwar namu suna bacci da net ɗin sauro. Saboda ko yace ka kare kofan gidan ka za a samu saurayen da suka samu damar shiga cikin gida. Subu-in-to, saboda haka in ba ka so su cije ka su baka malaria, bayan net ɗin da ka sa a kofa ya kamata ka ƙara sa wani a gadonka. Dalilin da ya sa idan su cije ka su baka malaria, ka kashe kuɗi wajen siyan magani ko zuwa asibiti.

Matashin da nake amfani da su ya ganganta da aikin da nake da shi a hannu. Misali yanzu indai aikin ba shi baya bukatan matashi da yawa to, kamar maybe zubar da shara ko wance ɗiban ruwa, irin wannan aikin bana aiki da matashi da yawa. Guda ɗaya ko biyu sun isa su ɗebo mun ruwa ko su kai mun shara. Amma indai, kwasan, kwasan kaya zanyi daga wani gida zuwa wani gida to irin wannan ina bukatan matashin wuya kamar guda biyar zuwa goma don aikin yayi sauri. Indai kuma akwai wani aikin maybe aikin gona ko aikin shuka to wannan ina bukatan matashi wajen ashirin zuwa talatin don aikin yayi saurin gamawa, kowa ya wuce in aka biya shi kuɗin aikin shi.

Lokacin da nake cin abincin rana ya danganta da lokacin da nake da shi a hannu. Misali in dai na gama aikina da wuri, ina cin abinci na abincin rana bayan sallar azahar karfe ɗaya zuwa karfe biyu. In dai kuma hannuna ya cika da aiki kuma ban samu damar cin abinci ba, bari nake sai a la'asar wajen karfe huɗu sai na ci abinci. In dai kuma wani lokacin ban samu na ci abinci bayan sallar al asar ba, to jira nake in na koma gida karfe bakwai ko karfe takwas sai kawai in ci abinci. Musamman ma yawanci wani lokacin ma ba na cin abincin rana bari nake kawai na haɗa sai na ci abincin yamma. Misali yanzu ni yanzu yawanci abincin safe da abincin dare kawai nake ci.

Gaskiya zan ce, saurin tafiya na ya danganta da inda nake son zuwa ko in dai na makara. Misali yanzu, in dai na makara, maybe ina na makara zuwa wajen aiki ko gym ko training, toh da sauri nake tafiya don kar na makara. In dai kuma bani da wajen zuwa da wuri-wuri, bana yin saurin tafiya, a hankula nake tafiya na don ni bana son saurin tafiya.

Gaskiya zan ce na fi saurin gajiya inda na zauna, amma in dai ina tsaye bana saurin gajiya. Amma dai to zan ce indai aka bani daman zaɓa cikin zama ko tsayuwa zai ganganta da inda nake da abin da nake yi. Misali yanzu inda ina cikin aji na je school receiving lectures to irin wannan na fi so na zauna. Saboda in ka tsaya a lectures ba za ka iya samun damar rubutu a takarda ba yace yake so. Inda na zo class ina yin ƙoƙarin samun wajen zama don na iya rubutu da kyau. Inda kuma indai jiran mutum nake yi a titi zan haɗu da mutum aka ce in jira shi to bana samun waje in zauna tsayuwa nake yi don in zai hango ni ko in yana nema na ya yi saurin gani na ya zo ya haɗu da ni.

Eh tabbas zan iya cewa ina amfani da matashin wuya. Wani lokacin ba laile bane ko ince bana buƙatan su, amma kawai dai dan ina son in ɗan basu aik, zasu samu abinci, ko zasu samu kuɗin siyan abun da suke buƙata a duniya, ina ɗan basu aiki, dan suyi dan su samu abinci da abin sha. Misali yanzu in dai na dawo daga kasuwa, na ɗau kayan nauyi, ko kayan basu da nauyi sosai ina samun matashi, da zai iya ɗaukan mun kayan, na biya shi kuɗi. Amma ba wai ni bazan iya ɗaukan kayan ba, amma kawai ina cewa su ɗauki kayan dan in sun kai mun inda zan je sai na basu kuɗi, dan su samu abin siya, abinci, abin sha, ko kayan sawa.

Yace nake sa hannu na mai, mai kyau ne kuma ba shi da wahalan yi gaskiya a wajena. Lokacin na tunama lokacin da na fara amfani da signature, na je banki buɗe, buɗe sabon account. Sune aka ce dole a ce ina da, dole sai na, suka ce dole sai na sa hannu. Da na sa hannu gaskiya a lokacin ban taɓa sa hannu a kowane abu ba. A lokacin kuwa na samu na koya. Sai suka ce da na gama sawa suka ce na tabbatar na haddace wannan abin saboda in na zo bankin da shi zan dinga cire kuɗi. Gaskiya saboda haka sai na ɗau hoton hannun da na sa don in koma gida na ƙara maimaitawa, in tabbatar na gama, na gama iyawa don kar in zo cire kuɗi daga banki na su hana ni.

Gaskiya in aka zo wajen yace nike taimakawa mutane yana da yawa. Ba zan ce ni a wajena yadda za ka iya taimakawa mutane ya ganganta da kai da karfin ka. In za ka iya taimakawa mutane da kuɗi to ka bayar. In dai za ka iya taimakawa mutane da abinci to ka bayar. Kaman ni yanzu in dai ina da kuɗi ina yawan yin sadaka in na fita kasuwa ko in naje tasha hawan mota. Na wajen abinci kuma in nayi abinci nayi girki nayi-- ina yawan ba almajiran unguwan mu a ciki su ci saboda ni a ganina gwara na bada abincin, da abincin ya lalace. Suna mun godiya sosai in na basu abincin nan sai su mun addu'a sai su je su ci. Musamman in yin ba-bayan haka bayar-- bada kuɗi da bada abinci za ka iya bada kayan ka da suka yi dawo suka ma kaɗan ko suka fara koɗewa. Bayan haka yacce nike taimakawa mutane ba indai naga tsohuwa ko tsoho ya ɗau kaya mai nauyi ina taya shi ɗauka in kai mai inda zai kai ko indai a mota zai saka in taya shi sawa a ciki. Wannan yana ɗaya daga cikin yacca ake taimakawa mutane. A-- ko ink in naje wani lokacin ma in naje buga bal a filin bal sai muka gama bal mutane ko ɗan mutanen da muka yi bal dasu basu da kuɗin shan ruwa sai na fito da kuɗi na siyo ruwa dozin dozin sai na basu in raba kowa ya sha ya ji daɗi. To su a gaskiya ni zance yacca nake taimakawa mutane yana da mugun yawa. Saboda yanzu inda zan dinga ba da su bazan gama ba to zan bar shi a haka.